Kwarai kuwa ina son yin hulla. Ai hulla yana da mahimmanci da yawa kuma ya dangantaka da irin hullan da kake sawa. Akwai hullan gargajiya, akwai hullan zamani. Kamanna gargajiya in ka sa za ta kalanka da mutumin kirki. In kuma ka sa hullan zamani, dangantaka da yanda ka sa shi. In ka sa shi da kyau za a kalle ka kamar mutumin kirki. Amma in ka sa shi ta wani iri za ya iya kalanka kuwa ma kallon ɗan iska. Amma kuma ana sa hulla a je bukukkuwa, a je wurare da yawa kuma yana ma tare rana. Kuma banda tare rana wani lokaci akwai yanayin sanyi yanda za ka samu sai ka gan an sa hulla. Da turanci ana ce ma irin hulluna nan head warmer. Ko sarki ma na sa hulla sai a dahu rawanin a kan shi. Ka gan ai hulla na da mahimmancuna da yawa ke nan. Ko sojoji ma su ma suna sa hulla. Suna kiran shi beret ko kuma gade suna kala kala. Ko suna kiran shi hats ko kuma face cap. So ka gani ke nan. Adasunosis suna sa hulla. So hulla na nan da mahimmanci da yawa ba ko kaɗan ba. Malamai ne su ma suna sa hulla. Sufadan coci ne su ma suna sa hulla ai. Mata ma da maza na sa hulla. Wasu makarantan ma adde yan makaranta su ma suna sa hulla. Ko yanzu ma shugaban kasar Najeriya bai yawo sai da hulla Bola Ahmed Tinubu kowa ya san shi. So hulla na nan da mahimmanci da yawa, dangantaka da yanda ka kalle shi. Ko da yake abun da ke da amfani shi ma yana da ɗan illanshi. Amma ya dangantaka da yanda ka yi amfani da shi. Yanzu akwai yanda za ka sa hullun zamani a ma kallon ɗan iska. Akwai kuma inda za ka sa hullun gargajiya ka je wani wuri a ma kalla ba ka wuye. So ya dangantaka da yanda ka yi amfani da hullan.

Tabbas ina cin citta mana. Ina ma shan shi ma ko an sa shi a abin sha haka. Ai citta ake cewa jinja da turanci. Sapp, citta ma yana rage zahin jiki. Kuma banda haka nan in kana cin citta yana wanke ciki, yana wanke ciki, yana taimakon cikin mutum ya yi aiki da kyau. So tabbas citta yayi abun da kuma ma yana ƙara ma abinci ɗan daɗi ai. Yana ƙara mai daɗa so tabbas ina cin citta.

Eh ina so amma saide. Wani lokaci kallon shi na gajiyar da mutum. Don za ka jira, ka jira, ka jira kuma ka san mutum na da ayyuka da yawa da zuri'a. A wani lokaci mutum bai da ayyuka, zai iya saya ya kalle shi, ya kalle shi sai ka gan ikon Allah. Ina kallon faduwar rana ne.

Ai ina rera waƙa lokacin da nake wanka. Ina rerawa sosai kuma wani lokacin sai waƙa ya mun dadi in taji kamar na wani kwakkwaran mawaƙi. Ina renawa sosai. Amma ina ina rera waƙa sosai sosai. Inda ina wanka ba yana bani wani irin nishadi. Kuma ina renashi lokacin da nake wanka.

Ai ba abun da ban siya a kasuwa sai dai in baya kasuwa. Amma ma kai akwai abunda bai kasuwa kuwa duk daya ne, irin su sayar da mu. Kai koma babu shi a kasuwa ai akwai kasuwan da ake sayar dashi. So irin su kaya ina siya a kasuwa su abinci su, ai su takarda abubuwa da yawa. Ko moto akwai kasuwan mota su abubuwa da dama ni ina siya a kasuwa.

Kai rubutuna bai da wani kyau sosai, amade yana ganewa, ana ganewa. Kaman kowa suna ce kai bai da ban sha'awa, ammade in kana karanta shi ko mai dai na rubuta ka gani. Nawa ke nan, wasu kuma nasu na da ban sha'awa sosai. Sai dai kila ba ka gane rubutun su ba. Wasu amma wasu kuma yana da ban sha'awa kuma ka gane wa. Amma ni nawa tun da na gare shi na yi na yina canja shi ina amade rubutun dai ana yana ganuwa amade bai da ban sha'awa, bai da kyau.

Me zai hana ina sauraran rediyo, don jin labaran da ke faruwa? Akwai wasu labari ma sai a rediyo ka ji su, ko ka kalla cikin talabishin ko TV ba ka ganshi ba. Amma dai in kana sauraran rediyo ka ji su. Labarin da ke zuwa rediyo, ba shine ke zuwa TV ba. Amma suna nada labarai, eh kusan iri guda, ko iri guda da ke zuwa wuraren su. Amma wan da zai je rediyo? Eh wani magana, ko wani magana da rediyo za su ji, ba lallai ba ne TV ya ji. Don haka ni ina sauraran rediyo.

Eh, ina karanta jarida amma ba wani sosai ba fa. Ba wani sosai haka na. Don yanzu, da ma ka ce wai ka karanta jarida, an roka cika haka ka kalla television, watan TV kenan, ko ka ji labarai a ‘yan gizo ko kuma ka ji rediyo.

Gaskiya dai ni ina ci da cokali. In dai ba wai ya kama ba ko kuma irin su mulmule ɗin nan, don cewa ina ci da hannu ina dai shi ci da cokali. Ko su mulmulen ma kwanan gama da cokali nake ci. Don hannun mutum ba ka san me ka taɓa, me ka taɓa ba. Indai ba wai kata wanke shi sosai sosai bane. Amma kaga su cibin nan, indai har suna wanke wa ko kana wanke hannunka, in ka yi amfani da shi. A sa'a yayi ba wani damuwa a nan gaba.

Tabbas ina yin baccin rana sosai don wani lokaci ban yin wani baccin dare don ko yanzu haka, yanzu karfe goma da minti arba'in da biyu kuma ban san lokacin da zan yi bacci ba. To lokacin da warina ke makaranta, ni ina nan ina bacci. Lokacin da suke bacci ni ina nan ina yin ayyukana.

Na fi son tsaya a birni ko da yake har lokacin na son je ƙauyen ingan ƴan uwan iyayena ammade ko su kakannina a ƙauye ammade, na dai fi son in tsaya a birni. Don birni na nan da waye yana waye ma mutuim ido kuma wayayye ya fi son birni indai ba wani neman kuɗi zai kai shi ƙauyewa.